Eh ina yin bacci da rana. Duk lokacin dana gama aikina bana komai, naso baccin rana da ina hutu kamin dare yayi so that in dare yayi na so bscci zai ishe ni inda nake so. Ina fison in dinga bacci da rana ina dan hutawa kamin dare yayi. Na so bacci rana sosai.

Ba ni da wani dangantaka da 'yan aikina gaskiya. Ina fi son kowa yabar komi da mukeyi kowa ya kalli gaban shi bana son wani dangantaka da kowa ba, sai dai na kwana, na kwana ya aiki, sannu yauwa shi ke. Nan ba wani abun da ya wuce haka. Bana son wani dangantaka da kowa. Kawai dai gaisuwa ne kawai ke haɗa mu.

Ni kanji farin ciki idan ana da biyan albashi, gaskiya nafi son ranar biyan albashi dan nasan komai da komai da nake so zan iya siya ranar, duk abinda nake da buƙata zan same shi a ranar da za'ayi biya, at least komai da kake bukata zaka same shi a ranar.

Na fi son miyan kubewa. Na fi son cin miyan kubewa sosai. In ci abinci yana ɗan yauki yauwa. Na fi son miyan yauki, miyan kubewa da nama a ciki ko da kifi ko jiya shi na ci. Na so miyan kubewa sosai sosai. Yana da daɗin cin tuwo. Duk lokacin da za ka ci tuwo sai ka samu miya mai yauki ka ci.

Ba na duba kalanda kullum ba don wani lokacin ba ka da aiki ko zuwa wani wurin. So so ɗaya ne a wani lokaci nake duba kalanda dina. Ba na duba kalanda kullum gaskiya. Me ma zai saka ka dinga duba kalanda kullum? Sai dai in may be kana da zuwa wani wuri ko wani abu a gaban ka, amma ba na duba kalanda kullum.

Na fi son aiki da Facebook gaskiya ba, bai da, bai, bai ban wahala. Yana da sukuni duk lokacin da na je Facebook sai dai in dinga scrolling. Ina ta dudduba abubuwa da news da komai da komai a cikin sukuni bai ban damuwa ko wani abu. Na fi son amfani da Facebook.

Nikan sa ragowan abinci na a cikin fridge. Wani lokacin idan ban sa a cikin fridge ba maybe babu wuta, sai dai in dinga dundumawa, ina ci ban zubar da ragowan abinci na sai dai ya lalace. Idan abinci na bai lalace ba gaskiya ni bana zubar da abinci, sai dai in dinga dundumawa. Ina dundumawa har in zo in ci ranar daban da abin da zan ci sai dai inci abincin da na rage.

Nakan dumlokacin da na gama aiki, ko kaefe goma na dare. Wani lokacin har nakan kai karfe goma sha biyu ma na dare, kamin inyi baci dan ina da aiki. Idan na gama aiki na, duk lokacin da na gama, in na gama da wuri zan kwanta karfe goma. In ban gama da wuri ba zan kwanta karfe goma sha biyu.

Ba na kitire kafafuna lokacin da zan zauna don ina sa kayana in rufe ko ina so ba. Lallai sai na ɗaga ƙafa na sa kan wancan kamin in zauna inji daɗi ba. Ni nikan sa kaya in rufe jikina so that ba abun da zai sa ina taji kamar in rufe ƙafafuna ko in kitire ƙafafuna, a a.

Bana addu'a kullum gaskiya don wani lokacin aiki ya kamun yawa sosai. Wani lokacin gajiya bari ma barka ka san wani abu ba. Amma wani lokacin in damuwa ya dame ni gaskiya sai in je in ma Allah addu'a don ya taimaka mun. Ba kullum ni ke addu'a ba gaskiya.

Nikan sha ruwa da yawa kullum. Na ina san shan ruwa dan yana da smrani a jiki na wani lokacin fa bana shan ruwan da yawa, amma kullum dai nikan sha ko da robobi guda uku ne guda hudu, guda biyar. Wani lokacin nikan sha ruwa a rana ɗaya robobi su kai biyar don yana da kyau ka ɗinga shan ruwa.

Duk lokacin da an ba da break, duk lokacin break, karfe goma sha biyu, lokacin sallah sai in je in huta, daga wurin aiki, sai kuma dawowa kuma ka cigaba da aikin da ka ke yi. Kullum da rana irin goma sha biyu, ana ba da break na aiki sai mu fita mu je mu huta.

Nakan fara aiki kullum karfe goma na safe na fara aiki. Once safiya yayi karfe goma yayi to na fara aiki ke nan. Sai kuma wani lokacin wani ranan kuma sai a fara karfe goma kuma na safe. Haka nake fara aiki kullun.

Ba na cizon farshi gaskiya, bana. Na sani in cije farshi na, sai dai in zan yanka sai in yanka amma bana son yin bakina ina cizon farshi na gaskiya. Bana yin wannan halin. Na ma sani in dinga sa bakina ina ciza amma wani lokacin yana, yana kan cewa sai dai in sa hakori in cire amma haka haka bana.

Dan na fita, duk lokacin da na fita na ga wanda na sani. In yayi kamar na gaishe shi zai amsa to sai in gaishe shi. Na kwana wane sannu yauwa. Bayan haka ba wani abinda zai sa in dinga gaisuwa da wani tambaye tambaye idan na sanka to shine za, a danyi wani magana ko wani tadi amma bayan haka sai dai na kwana, na kwana sannu yauwa shi ke nan. Ba wani abun da za a yi bayan haka. Sai dai ace maka na kwana wane sannu yauwa ya aiki to sannu a wuce shi ke nan.